Ni bana da zaɓi a wurin shan ice cream. Kowane kalan ice cream ina sha, indai na da zaƙi sosai kuma yana da kalo. Amma ina son ice cream wanda a Najeriya muke ce mashi ɗan Kano. Lokacin da muna yara ice cream ne mai daɗi sosai wanda yafi sauran ice cream daɗi. Dawani kalan ice cream mai kalo ja ina son shi sosai.

A'a, ba mu da WiFi a gida. Muna dai da WiFi a ofis da kuma makaranta idan na je. Amma a wasu lokuta ina amfani da WiFi na maƙotanmu, muna amfani da shi. Amma mu dai a gidanmu ba mua da shi.

Ina amfani da kafofin watsa labarai kama daga tashoshin rediyo, tashoshin jaridu kaman tashoshin rediyo kaman Karama FM, Liberty, Karamci FM sannan ta ɓangaren jaridu kuwa akwai irin su kafar yada labarai ta BBC, akwai kafar yada labarai ta WFR sannan akwai kafar yada labarai ta BOWA.

Eh a da gaskiya lokacin da ina yaro bana iya bacci da rana. Amma yanzu ina yi so wasu lokuta kaman ranakun mako Asabar Lahadi ina iya yin baccin rana amma irin ranakun aiki a ttanin Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a gaskiya bana yin baccin rana sosai. Da kuma lokacin da na samu hutu daga aiki to shima ina amfani ina kwana rana sosai.

Eh Toni Dai ba mutum bane ma abocin tara gashi sosai kuma yanayin gashin mu na 'yan Najeriya ba gashi bane mai tsawo kamar na sauran 'yan adam kamar kasashen America, England da sauran su da suke da turawa da larabawa da suke da gashi sosai. Munan Najeriya ba ka safini mutum ke tara gashi sosai ba saboda yanayin gashin mu amma ina kula da shi in wanke, in shafa mashi mai kuma da ya girma kaɗan sai in aske.

Eh sanyin idanu suna da launi kala uku zance ko kala huɗu. Akwai baki kwaye ido kenan, sannan akwai wani da yellow, ruwan ɗorawa sannan akwai kore kore a cikin ido. Ya danganta daga da kalayen idon mutum. Kin san wasu za kiga idanunsu suna da fari sosai. Sanannima nau akwai fari sosai kalan fari a ciki.

Eh, ina miƙa jiki da safe. Kullum da safe ina yin wani irin exercise wanda nake kira zaman tsaye, da kuma wanda nake yi press up. Kullum da safe ina yin wani irin exercise da nake kira zaman tsaye, da kuma wanda nake yin press up. Yanda nake kama ice sai ina yi sama ina yi ƙasa, ina yi sama ina yi ƙasa.

Eh, sometimes ina zuwa kasuwa dan taya abokanan abokin aboki na kasuwanci don ƙara ma kai na aiki. Idan bana yin aikin komai, ina zuwa in tashi aiki. Tun gama shi haka, ƙara ma kai aiki ne.

Eh sosai ma kuwa. Ina yin ciniki sosai a kasuwa saboda ina saida kayayyaki, ina zuwa in kasa su kuma ina samun ciniki sosai kaman abun da ya shafi naira dubu biyu, dubu uku. Kin ga ga yanayin kasuwancin mu ana samun kuɗi sosai saboda a wata, mutum yana iya tara kaman dubu sittin haka.

Eh, ina iya busa tsaki idan an jika su, sai ana amfani da wani dubara a al'adance wanda ake shanyawa. Amma kamar yanzu a kimiyance akwai dabaru da ake amfani dasu na zamani kamar irin na'urar busar da abu.

Ina amfani da waya na sosai. Kaman awa takwas. Indai ma safiya ta waye gaskiya ko da yaushe wayana yana hanuna saboda ina amfani da ita wurin ayyuka na na kasuwanci kaman buga lissafi ko irin, duba farashin kaya sosai saboda yawan kaya wani lokaci. Sannan ina amfani da ita wurin karatuttuka na na yau da kullum da kuma azkar na safe da sauransu. Gaskiya ina amfani da wayana a ƙalla awa bakwai. A rana saboda waya yanzu ita ce abokiyar rayuwa.

A'a gaskiya ko wane ina so, amma dai na fi son kayan gishiri. But sometimes idan ina jin yunwa bana son in sha kayan zaki, na fi so in ci abu mai zafi, mai gishiri akan na ci abu mai zaki saboda in na ci abu mai zaki yana taso mun. Amma idan na samu abinci mai gishiri, mai zafi to gaskiya ina, ina jin daɗin shi.

Gaskiya na fi son zama a tabarma akan kujera, saboda a kan kujera yana saurin gajiya a ƙashin baya nan da kuma yana takalu wani ciwo da ake ce ma basir a Hausance. Amma tabarma kana iya kishin gida. In ka ga dama ma za ka iya kwanta wa. Amma in kujera ne dole za ka zauna a zaune. Amma in tabarma ne za ka iya gintu za ka kwanta, lafiya ka lo. Na fi son zaman tabarma a kan kujera.

Ina bada ra'ayi a aiki? Eh, gwargwadon yanda abokanai na suke son shawara. Kin san shawara ya danganta da ra'ayin mutum amma ina ƙoƙari wurin bada ra'ayi a wurin aiki saboda ta ɓangare na ganin da nike ganin za a ci gaba.

Gaskiya nafi kuzari da safe saboda mafi yawan lokuta da yamma mutum ya yi aiki, ya gaji sosai. Amma idan kala da safe ne, mutum ya tashi ya karya jikinshi da ƙarfi sosai, yana ma buƙatan yadda zai samu ya ɗan yi motsa jiki haka. Kinga idan mutum ya samu aiki zai ɗan fi kuzari wurin yinshi sosai.

Gaskiya nafi son wasan tsere, akan kowane wasa. Bayan wasan tsere ina son wasan ƙwallon ƙafa. Nan bayan wasan ƙwallon ƙafa akwai ƙwallon kwando. Ita ma wasa ne wanda ina sonta, sannan akwai wasa na motsa jiki irin press up da sitting up duka ina son su.

Eh kwarai kuwa, saboda ita rayuwa duk mutum indai mai hankali ne, mai tunani yana son cigaba rayuwan shi da kuma mataki da ya ke so ya kai a rayuwa. To ni kaina gaskiya ina son in samu cin yawa.

Eh ina karɓar baƙo da fara'a, da nuna na ji daɗin ziyara. Da ya kawo mani, saboda ita shi baƙo mutum ne wanda yake son karamci sosai. Kuma duk yanda ka mashi kai ma kana fatan in ka je zai maka, in ma ka mai tarban kwarai kana fatan samun kalarta daga wurin shi. In kuma ka san ba ka kyauta ba shi ma dai duka ka sa abun da zai biyo baya.

Eh toh, da sabuli kin san ya kasu kaman kashi biyu. Akwai sabuli wanda kamar mutum zai siya domin yayi wanka. Sannan akwai kuma kalan sabulun da mutum zai siya domin yayi kaman wanki haka. Toh gaskiya dai taɓangarin sabulun wanki, ina amfani da wani sabuli da ake ce ma fish. Saboda sabuli yana da kumfa sosai. Sannan kuma ina da ampani da wani sabuli na kamfanin Dettol, wani babba da sukeyi, shi ma ina ampani da shi wurin yin wanki. Sannan akwai kuma ta ɓangaren sabulun wanka Shi kuma ina amfani da wani kalan sabuli na kamfanin Dettol din shi ma. Suna sabulun wanki, suna na wanka. To ina amfani da shi wurin wanka. Saboda sabuli ne wanda ake haɗa shi da magunguna na kashe ƙuraje a jijki haka Sannan kuma ina amfani da subuli na kamfanin Giv, shima wurin yin wanka. Shi kuma sabuli ne mai ƙanshi sosai a jiki.

Eh to kin san ya danganta daga yanayin tsawon guri da kuma yanayin hawan shi. Idan wuri ne wanda bai wuce misali kaman hawa ɗaya, kin ga shi wannan ba damuwa zaka iya amfani da, eh, eh, matakala ka tattaka. Sannan misali irin hawa biyu, shi kuma ya danganta. Kana iya amfani da matakala shima ka hau. Amma dai gaskiya nafi son hau amfani da limp-limta. Saboda ita limta tana taimakawa mutum wurin ya isa da wuri kuma sannan ba tare da ya gajiya kanshi ba. Amma sometimes kuma ina so, in ina so in ɗan yi exercise nafi son in hau matakala domin in tattakala, in yi exercise kuma in je inda nake son zuwa. Amma dai a gaskiya na fi son limta saboda abun ya fi burge ni kuma a sauƙaƙe kuma zan isa inda nake so ba tare da ɓanna lokaci ba.

Eh to, shi ma dai gaskiya na fi son bus akan taksi. Saboda 'yan taksi muna, saboda suna muna tsada irin wurin tafiya. Saboda ita taksi abuce karamar mota ce wadda mutum uku hudu zai hau like a kaman private, kaman ta kuɗi kenan. To gaskiya tana da tsada kuma saboda ita bata ɗaukan mutane da yawa. Amma kaman ita bus, bus mota ce wadda ake doguwa mai faɗi wadda tana iya ɗaukan aƙalla mutane goma, biyar, eh sha biyar, ya danganta dai da a tsawonta. Duk kin ga sanadiyar yawan mutane, eh ana samun sauƙi. Ita kuma taksi mota ce wadda za su ɗauki mutum huɗu, uku to shine bambancinsu. Gaskiya na fi son bus saboda sauƙaƙe kuɗi da eh sauƙaƙe tafiya.

Eh to ya danganta. Wasu lokuta ina kwana a gado. Eh lokacin da ana sanyi ina son in dan hau katifa saboda in samu mayafi, rufe jikina. Akwai kuma irin lokacin da ana zafi. To irin wannan lokacin da ana zafi gaskiya bana kwana a kan gado. Wasu lokuta ina amfani da wani kalan abu da muke amfani da shi wurin kwanciya, tabarma sai in shinfiɗa shi a ƙasa. Inda kinga shi ma dai ba a ƙasa nake kwance ba amma dai ina saman tabarma amma dai ba a kan gado ba. Ina amfani da shi domin in sha iska sosai. Amma gaskiya na fi kwana a kan gado saboda yanayin sanyin da muke da shi nan. Lokacin sanyi ya fi yi lokacin zafi da kuma lokacin damuna mutum ba zai' iya kwana a ƙasa ba. Dole ya shiga ɗaki ya kwanta a kan gado.

To gaskiya biki ya danganta da kalan bikin da na fi so. Gaskiya na fi son irin biki na irin lokacin sallah haka musamman sallah babba saboda lokaci ne wanda ake yin ibada kuma ake ɗan cin abinci mai kyau a ci nama da sauransu. Sannan akwai irin biki na, na ɗaurin aure, akwai irin biki na suna, sannan akwai irin biki na abun nan, umm irin wani ya gama wani abu nashi to yana yin tsarin biki domin ya ce da mutane ya samu dada kuma ya samu albarkar wannan abun da ya kammala kamar irin mutum ya gama karatu haka shi ma yana iya biki. Amma dai gaskiya a tsarin uhm bukukuwa na fi son irin bikin da ake na sallah haka saboda yanayi ne wanda duka duk inda mutum yake zai, zai dawo gida saboda a yi zumunci da sauransu.

Eh to, shi ma dai gaskiya ya danganta. Amma dai, na fi son zama a ƙauye. Saboda ƙauye wuri ne wanda, mutum ba zai bi al'adan shi ba. Kuma duka irin abubuwan da suka shafi, ya'yan itatuwa ne, kalan abinci na gargajiya, duka a ƙauye ne mutum zai samu yana cin shi. To shi ya sa ni fison ƙauye akan birni. Dudda shi ma birni yana da fa'idan shi kamar yadda zan gaya, zan gaya yanzu. Amma gaskiya ina son rayuwar ƙauye, saboda shi rayuwar ƙauye, duk wanda za ka gani kusa gare ka ɗan'uwan ka ne, na jini. Sannan kuma shi ne asalin wurin ka. Sannan kuma duk wasu lamura na al'ada, duk mutum zai koye su. Sannan shi kuma gaskiya zaman birnin shi ma ina son shi sosai amma ba kamar na ƙauye ba. Saboda shi zaman birni, wuri ne da za ka nemi ilimi, da kuma mu'amala da mutane. Za ka zauna da mutane daga wurare mabanbanta wanda ƙila maƙocin ka misali yana daga wani wuri daban, daga wata, wani yare daban, daga wata al'ada daban. Kai kuma kana daga wani wuri daban, al'ada daban. Zaman birni ya haɗa ku. Saɓanin shi kuma ƙauye, duka daga ɗan'uwa, ɗan yayan baba, ɗan yayan mama duka dai harka ce ta ƴan'uwantaka na haɗa. Toh, shi ne gaskiya abun da na sa, na fison ƙauye akan birni da kuma irin cin abubuwa. Ba sai ka ɓanna kuɗin ka ba, in saɓanin birni ne, in kana son abu dole sai ka siya irin abubuwan gargajiya haka. Amma in ƙauye ne za ka je ƙila ya'yan itatuwa ne za ka iba gasunan saboda kowa ya san ka. Ba wanda zai maka magana. Saɓanin birni in ka je ka ɗebi na wani bai san ka ba. Ƙauye, taho na taho ne, daga wurare mabanbanta. Za'a iya maka wulakanci kan wannan abun. Toh, shi ya sa na fi son rayuwar ƙauye akan rayuwar birni.

Eh, mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya, lokaci. Gaskiya lokaci yana da muhimmanci a kasuwanci, saboda shi kasuwanci abu ne wanda yake son lokaci kuma yake amfani da lokaci sosai. To gaskiya a tunanina lokaci shine mafi mahimmanci, mafi muhimmanci a cikin kasuwanci.